Sau nawa kake rubuta rahoto? Tom ina rubuta rahoto a rana zai iya kai wa kamar guda uku haka. Saboda. A kowane lokaci, kowa kasan da akwai rahoton shi kuma kowanne zai ce ma ga abin da za kai mashi. Sannan kuma rahoton da za ka ba da kowane iri na kala-kala ne. Don kasan wanda-- akwai wanda zai baka rahoto a kan, ka ba wani na shi bai da lafiya ko kuma. Kamar yanzu idan wasu na neman taimako, ko da a masallaci ne ko wani ko ba malalai sai masallaci ba, ko da ce wajen 'yan siyasa ko wane waje haka. To, da mu kaje ka samu wannan mutumin, ka dai mai maganganu tukuna, ka-ka mai magana. Zai-- za su ɗauka abun da muhimmanci. Kuma za su iya taimakawa da kwai rahoton da za'a kawo ma na wani, na wani iyalen shi ba lafiya haka da sauransu. Sannan kuma da akwai wani rahoto da za'a kaga an kawo mashi akan waninne bai da kuɗin da zai biya jarabawan shi. Ko kuma bai da wani ƙwaƙƙwaran abin da zai ciyar da kamar family ɗin shi. To, duk waƴannan suna ɗaya daga cikin shi. Sannan kuma da kwai kaman makaranta yanzun ace mutum yana makaranta ko da yaushe yana zuwa makaranta yana zuwa makaranta. Sai ace rana ɗaya za sui jarrabawa ko zasuyi biya kuɗin jarabawa kuɗin makaranta bai da shi. Zaka iya bada rahoto akan haka sannan kuma. Za ka iya taimaka kai ma irin 'yan siyasa ko 'yan masu kuɗi haka, rahoton cewa gashi gashi su za su iya taimakawa akai.